Ina taimakawa mutane ta hanyar, eh, ba su, musamman idan mutum yana buƙatar abinci. Ni kuma ina da halin lasanticar da shi, nakan taimakawa mutane wajen ba su abinci. Sannan kuma, idan ya kasance ina da aiki, da zan yi offering wa mutum, ina yin wannan shi ma domin taimakon mutane. Sannan kuma akwai hanyoyi da dama da ake bi ana taimakawa mutane, ta hanyar sama musu aikin yi, da kuma sauransu. Sannan kuma akwai hanyoyi da dama ta, da ake bi wajen taimakawa mutane ta hanyar ba su awareness, wato ainihin ta hanyar faɗakar da su, munsu aiwatar da abubuwan da za su amfani rayuwarsu. Don haka, amfanar da mutane yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Kusan ma sai mu ce shine abu mafi dacewa. Kuma abu mafi lada a rayuwar ɗan adam.

Ina ƙidaya kayayyaki kamar su uku haka domin tabbatar da ingancinsu. Don haka ƙidaya kayayyaki yana da matuƙar amfani domin tabbatar da an ƙidaya su daidai yadda ya kamata. Ina ƙidaya kayayyakina sau uku domin tabbatar da ingancinsu.

Tabbas ina yin kuka wurin yanka albasa musamman idan zafin albasan ya taɓa idanuna. Sai dai masana kiwon lafiya sun ce wai si wannan zafin albasan da yake taɓa ido yana sa hawaye, abu ne da yake taimakawa lafiyar ido. Amma a wasu lokutan idan na zo yanka albasa bana yin kuka. To ban san menene dalilin ba. Tayayu albasar ba ta da, wato ainihin bata da ruwa ko kuma sinadaran ta sun ɗan yi sauƙi. Don haka a kullum na zo, ba koyaushe ne in na zo yanka albasa nake yin kuka ba. Ina tunanin albasar kala kala ce, akwai wacce take da zafi akwai kuma wacce ba ta da zafi. Wata in ka zo yankata za ka yi kuka, wata kuma idan ka zo yankata ba lalle ka yi kuka ba. Don haka ina yanka albasa a wani lokacin nakan yi kuka, wani lokacin kuma bana yin kuka. Don haka yanka albasa yana matuƙar burgeni.

Babban abin da yake ba ni ƙwarin guiwa a aiki shine ta yadda idan aikin ina jin daɗinsa to wannan yana taimaka min, yana ba ni ƙwarin guiwa, matuƙa da gaske. Don haka ƙwarin guiwa a aiki yana taimakawa matuƙa domin ganin aiki ya tafi yadda ya kamata. Ina jin daɗin aiki yadda ya kamata kuma ina samun ƙwarin guiwa gudanar da al'amura da dama.

Nakan yi bacci da rana a musam-musam-musamman idan ina gida a yayin da na samu, na tashi da wuri. Indai na tashi da wuri kaman ƙarfe shida, nakan yi bacci da rana. Musamman ci ake cewa ƙailulawa da misalin ƙarfe ɗaya ko ɗaya da rabi bayan dai an yi sallah azahar. Amma so tari idan aiki ya yi min yawa, ban fiya yin bacci da rana ba. Don haka baccin rana ba koyaushe nake yin sa ba. Abu ne da yake zuwa jefi jefi. Nakan yi bacci wani lokacin, wani lokacin kuma bana yin bacci da rana.

Ina yin amfani da wayar Android, waya ta kiras Infinix smart Smart 10 kuma ina jin daɗin matuƙar, ina matuƙar jin daɗin yin amfani da Android. So tari wasu sukan ce suna son amfa, suna jin daɗin amfani da waya Apple domin ɗaukan hotuna. Amma ni da yake hotuna ba su dame ni ba. Don haka Android kaɗai ta, ta ishe ni. Don haka nake yin amfani da waya Android. Wani lokacin kuma nakan haɗa waya guda biyu. Ina amfani da ƙaraben waya mai keypad domin amsa kira da kuma jin rediyo. Sai dai na fi yin amfani da wayar Android domin nakan yi shiga yanar gizo, nakan kuma yi aiki da ita kusan sai in ce wayata ita ce ofis ɗina. Da ita nake yin aiki in tura daga gida sannan a wata a biya ni. Don haka wayar Android tana matuƙar taimaka mun domin gudanar da ayyukana na yau da kullum.

Na fi son fanka musamman a lokacin da ake ɗan taɓa sanyi kaɗan. Domin AC a lokacin da ake ɗan yin sanyi kaɗan ko lokacin damuna yakan sani mura. Amma idan rana ta ƙwalli ana sanyi sosai a gari, AC yana da matuƙar daɗi. Wani lokacin kuma ina jin daɗin aiki da AC musamman a ofis domin sanyaya ƙwaƙwalwata in sami tunani mai kyau in kuma yi aiki mai kyau. Dan haka da fanka da AC kowanne akwai lokacin da ake buƙatar sa. Kowanne akwai yadda ake amfani da shi. Kowanne akwai yadda ake amfani da shi. Ina jin daɗin amfani da su a duk lokacin da ya dace da kuma lokacin da ya dace a yi amfani da su. Fanka ko AC suna, suna ba mu iska suna kuma ba mu nishaɗi da jin daɗi.

Ina tafiya da sauri domin in isar inda nake son in isa. Ban fiye son tafiya a hankali ba duba da cewa lokaci yana da tsada. Don haka yana da kyau mutum ya riƙa tafiya da sauri domin cin magaci. Sai dai wani lokacin ana tafiya da yara ba a tafiya da sauri. Akan tsagaita a tafi ba da sauri ba. Dan aka tafiya da sauri yana da muyinmancin sa, yana kuma da nashi rashin muyinmancin indan aka yi la'akari da yanda rayuwa take tafiya wani lokacin kuma tafiya da sauri yakan janyo wasu matsalolin da sauransu. Amma ni nakan tafi da sauri a wasu lokutan. A wasu lokutan kuma bana tafiya da sauri. Nakan tafi a hankali har in isa inda zani. Sauri yana da muhimmanci domin mutum ya gaya cin magaci.

Nakan kula da gashina yadda ya kamata. Nakan yi kitso sau huɗu a, a wata wani lokacin sau biyar. A duk lokacin da zan yi kitso nakan wanke gashina. Wasu lokutan kuma nakan je wuraren da ake kula da gashi in wanke gashina. Nakan sayi ma'aika masu kyau, masu tsada wa'yanda za su sama gashina laushi domin yin amfani da su yadda ya kamata. Ya ku ke kula da gashin ku? Ina kula da gashina yadda ya kamata. Ina sai mashi ma'aika masu ƙanshi domin ganin ya yi miki, ya yi tsawo, ya yi ƙanshi yadda ya kamata. Sannan kuma kitso ma yana da daga cikin abubuwan da suke gyara gashi, su sa gashi ya yi tsawo. Don haka wanke gashi da kula da shi da shafa mashi mai yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci wurin kula da gashi yauwa.

Abincin da nake ci da safiya suna da yawa. Wani lokacin mu kan ci, ah biredi, mu kan sha shayi da biredi, mu kan ci doya da ƙwai, soyayya ko kuma a soya doya haka kawai ko kuma a soya doya ai mata sauce. Wasu lokutan kuma akan soya wainar fulawa a sha da shayi. Wani lokacin kuma akan yi koko da ƙosai. Wani lokacin kuma akan akan soya doya a sha da shayi ko biredi ko koko da ƙosai ko fanke da sauransu. Abincin safiya yana da matuƙar muhimmanci sosai domin likitoci suna faɗakar da mu cewa ya kamata mu riƙa cin abincin safe domin yana ba da kuzari, yana ƙara lafiya matuƙa da gaske. Don haka abincin safe yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. Duba da cewa yana kuma kyautata, kyautata rayuwar, yana kyautata lafiyar ɗan adam, yana kuma magance cutar ulcer.

Nakan farka da misalin ƙarfe uku na dare, ko huɗu, ko biyar ko shida. Dan haka nakan farka da wuri-wuri domin gudanar da ayyukan gida.

Nakan dafa ƙwai da ruwan zafi, nakan kuma dafa ƙwai da ruwan zafi wani lokacin kuma nakan fasa shi, na sa albasa da tafarnuwa da magi domin soya.

Tabbas ina bin ƙa'idojin aiki domin in kula da aikina ya tafi yadda ya kamata. Sautare, kowane aiki yana da ƙa'idojinsa, kama daga lokacin da mutum zai je da kuma lokacin da zai tashi da kuma aikin da ya kamata mutum ya yi yadda ya kamata. Kamar misali, aikina na kan je da misalin ƙarfe takwas a fara aiki, takwas da rabi zuwa tara, ƙarfe ɗaya a fito hutu a ci abinci, a koma a ci gaba da aiki har zuwa misalin ƙarfe huɗu zuwa biyar kamin nan an tashi. Sannan kuma yana daga cikin ƙa'idojin aiki kula da yin aiki yadda ya kamata da yi shi yadda ya dace. Dan haka ina bin kaidojin aiki na domin gani aiki na ya tafi yadda ya kanata ba tare da wata damuwa ba ko kuma samun matsala da shugabannin wurin aikina. Don haka aiki yana da kyau mutum ya riƙa bin ƙa'idojin aiki.

Ina son tuwon shinkafa miyar kuka, ina son tuwon shinkafa miyar kuɓewa, kuɓewa ɗanya ko busasshiya. Ina son tuwon shinkafa miyar agushi, ina son tuwon shinkafa miyar alayyahu, ina son yin tuwon shinkafa miyar taushe, ina son tuwon shinkafa miyar zogale, ina son tuwon shinkafa. Shine babban abincin da nafi so musamman idan aka haɗa shi da nama da kaza. Sannan ina son shinkafa dafaduka, itama a haɗa ta da kaza a yayyanka ganye a ciki. Sannan ina son shinkafa dafaduka, sannan kuma ina son dambun shinkafa wanda za'a yi shi da zogale da kifi a sa gyaɗa. Wannan yana min daɗi sosai da sosai. Amma idan da za a tambaye ni wane abinci nafi so kai tsaye zan iya cewa ina matuƙar son tuwon shinkafa da kowacce irin miya.

Ina yin addu'a a kullum domin addu'a tana da matuƙar amfani, tana kare ɗan adam daga dukkan sharri. Addu'a abu ne da yake kare mutum daga sharrin mutum, da aljan. Don haka ina tabbatar da kullum na yi addu'a. Akwai addu'o'i kala kala, akwai addu'ar safiya, akwai ta yamma, akwai ta dare, ta kwanciya bacci, akwai kuma ta tashi daga bacci, akwai ta cin abinci, akwai ta sanya kaya da dai sauran su.